Eh, ina da katin kasuwanci. Sanan kuwa ba? Shi wannan katin kasuwanci yana da mahimmanci sosai a wajena. Domin, ta dalilin wannan katin kasuwanci na samu sababbin abokan kasuwanci ta wurare da dama. Naka raba waɗannan katin kasuwanci a duk lokacin da na haɗu da masun-- mutane masu mahimmanci.

Wane wasa ka tafi so? Wasan da nafi so shi ne wasan ƙwallon ƙafa. Na fara wasan ƙwallon ƙafa ne tun ina yaro ƙarami. Wannan dalili yasa na karamo da son wannan wasa. Kusan a kodayaushe sai na yi wannan wasa. Kuma, kuma wannan wasa ta zama wata wani fanni na rayuwata. Domin kuwa, dakan ɗaya bai min kewa a duk lokacin da na yi.

Kana fison zama a birni ko ƙauye? Na fison zama a birni. Domin kuwa shi birni yana ɗauke da abubuwan da babu su a ƙauye. Misali akwai damammaki na samun kuɗi da kuma samun aiki ne a birni wanda babu su a ƙauye. Sannan kuma akwai damammaki na ilimi da akwai su a birni kuma babu su a ƙauye.